Eh, ina ajiye kwafin bayanai na Hausa ne, saboda in ba ka ajiye kwafin bayanai za a zarmaka wataran kuwa. Saboda duk abun da ka yi yakamata ace kana da kwafi a wurinka sai ka ajiye shi saboda wataran za a buƙata, wataran matsaloli za su buƙata, tsanan kuma yana taimakawa rashin mantuwa.